Ina son kallon faɗuwar rana saboda idan aka ci wurin faɗuwar rana, kakan iya nake zuwa ka yi kallon faɗuwar rana saboda mene ne? Ita faɗuwar rana tana da wani abu duk inda aka ce yau ga ta rana za ta faɗi, ga kullum rana za ta faɗi. Zaka dinga komai, komai zaka iya zuwa. Ina son kallon faɗuwar rana saboda kallon faɗuwar rana yana da matuƙar amfani wajen addu'o'i da tasbishi da salam da sabahul khair. Saboda wannan matuƙar wannan rana tana da amfani. Idan za ta sauka, za ta sauka ne gobe kuma ta fito idan muna dai da nesan kwana. Akwai kuma wata masana'a da yake cewa idan ka ga rana, idan ka ga rana ta koma kudu to lokacin man tashin alkiyama yazo. Duk lokacin da ka ce kana wannan aiki ko wani abu to kayi ƙoƙari ka ga. Wannan futowar rana yana da matuƙar amfani, yana da matuƙar aiki, yana da matuƙar amfani a wajen mutane. Duk mut, duk mutumin da aka ce lokacin yamma ta yi to lokacin ma'aikata, ma'aikata na gwamnati suke, sukan dawo da ga wurin aiki saboda su da ma da yamma suke aiki. Masu aikin banki idan suka zo suma, faɗuwar rana ita ce ke faɗa musu da wurin aiki. To duk lokacin da aka ce fa wurin yammaci, faɗuwar rana ta yi ƙarfe huɗu da wani abu. To lokacin su, suma kan su ma'aikatan banki sun tashi saboda faɗuwar rana lokacin mutane za su taho daga wurin aiki, kowa da ina da ina, da ƴan kasuwa, wasu ƴan kasuwa za su tashi ne domin su je su gudanar da wuni aikin nasu. Balle ma a ce an fi samu a cikin masu aikin gwamnati. Duk lokacin da aka ce mutum ya buƙaci wani aikin gwamnati yakeyi, kuma yana zuwa wurin aiki, to da zara suke dawowa ba wai sai da magarba ba, wani wasu suna dawowa da magarbawa, wasu ba sa dawo a magarbawa. Kaman manyan mutane, mutum ne ya je ƙarfe goma wurin aiki ko kuma ƙarfe takwas to su suna ɗaukan lokaci ne. Kawai dai gani suke suna aikin gwamnati ba wai zuwa za a yi ayi observation ba suna zuwa kawai zasu iya su dawo ne. Sun je ƙarfe goma, mutum yadawo ƙarfe huɗu ko ƙarfe biyar. To wannan abun, za ka ga suna dawowa yammaci, yammaci kowa su na dawo gida saboda yammaci ta yi. Duk lokacin da aka ce wani aiki kake gudanarwa yammaci ta yi ko wa za ka ga, yak ya zo gida domin yaga iyalinsa. Dan haka ake martaba wannan faɗuwar rana saboda lokacin ake dawowa wani ya kawo cefeni gidansa wani ya zo saboda faɗuwar rana. Wasu suke amfani da faɗuwar rana, ana amfani da faɗuwar rana wur a ko lokacin azumi. Mutum yake lokacin azumi idan rana ta, ta, ta, ta, ta, ta yiwu shi za ta faɗi. To lokacin kowa zaka ga ana ta haɗa haɗa wadan basu sa, wanda suketa barci ma suna shan wahala a azumi. To za ka ga suna ta ha da haɗa, ana ta ha da haɗa. Kowa ya fito ana, gari zai cika ina kake hanyoyin za su cika saboda kowa yana ta shirmye shiryen shan ruwa. Duk mutum, duk mutumin da aka ce kuma yana ta shirye shiryen shan ruwan nan ko wani abu. To ka wai so yake gudanar da wannan aikin nasa inda ya kamata ba tare da ya ƙune lokacinsa na shan ruwa ba ko wani abu. Ya kamata ace ana kiran shan ruwa kuma ya sha ruwansa. To wannan abun shine yake sa mun nake son faɗuwar rana.